Ina musabaha da mutane sosai, saboda tun da safe idan na fito, to ba abinda na ke fara yi sai musabaha da mutane. To yin musabaha da mutane yana bada lada na Allah. Zan sanya umarni ga yawan mai musaba saboda musaba a al'adun ƙungiyarmun ji tana ƙara wasu abubuwan da masu yawon shi yasa kuma cin musaba a al'adun ƙungiyarmun ji. Dalalada nan ya zama kamar al'ada ta musulmi. Zamu kunna masa da ya kata musabaha tare da junanmu. Al'adar ƙungiyarmun ji ita ce abubuwa ɓangaren Musulunci shine zama saba take da amfani ga mummunai.

Lokacin hamma sabida an dai yi Rahama Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi mana umarni lokacin hamma mu rufe bakinmu. Nan mai wuya mu kori shaitan. Da hamma idan ba ka rufe baki ba, shedan na shiga yayi ma, fitsari sukan ma dashi. Domin ina saka maka dasfi, sun saka maka rashin imani. Ko yaushe ka zo wajen magana, kai kuma muƙamin ne kuma ka baƙi ira, idan ka samu haram ka tafi ka rufe baki. Hamma idan ka gani ci mi ka hai, da hamma ko shuka ya hamma ka rufe baki. Da ka samu wasu cuttuka, masa, girma, da muni, tsamka, ya daka shiɗan ka kuje ma. Idan shiɗan wata ku bari banda fili ke zuba, ke zuba, nafi son rufe baki wajen hamma.

E, ina cin tafarnuwa saboda abin da yasa nace nake cin tafarnuwa, tana sa maganin sanyi, maganin zafi, maganin mayagu, tana magunguna da dama, ina itifaƙin. Tafarnuwa tana magani fiye da adadin da ɗan adam shi bisan Allah ɗaya ya san adadin maganin tafarnuwa yake yi. Shi yasa nake cin tafarnuwa saboda uwar yayana ta cin tafarnuwa. Ina umarnin da shi da game da cin tafarnuwa. To cin tafarnuwa na sa mun magunguna masu yawa. Wajen cin tafarnuwa, shiyasa ni na raja'a wajen cin tafarnuwa. Ko yaushe koƙari nake yi naga ina cin tafarnuwa. Abinci na da za a yimin, za a dafa min shinkafa da yaji za'a sa tafarnuwa, zan ci tafarnuwa. Idan an kai min shinkafa da miya, zan ci tafarnuwa. Idan an kai min tuwo, za a sa min miya, a sa mun tafarnuwa ciki in ci ta. Shiyasa na raja'a cin tafarnuwa kowane lokaci saboda magungunan da take yi a lokutan mai yawa.

Ah ni, ba na son wurare masu hayaniya. Dan mene ne dalilin da yasa ba na son wuraren masu hayaniya? Ina yin wasu ayyuka ne. Inda ba na son ana mun hayaniya, ina so in natsu. Komi na ɗakko nakanga na kammala shi ina cimma gurin na haɗa shi. Shi ya sa ni ba na son hayaniya. Don duka inda kaga ana hayaniya, ba a samu natsuwa a wurin. Sannan duk wasu ayyuka da kake son kaga ka kammalasu ana samun abubuwa mabanbanta. Musamman ɓangaren rubutu, karatu, wasu nazari da wasu waƙe-waƙe. Idan kana yinsu baka son hayaniya shine dalilin da yasa ni duk inda nake bana son hayaniya na fi son komai in yi shi a tsare inda ya kamata. Shi ne ya sa, dalilin da ya sa ba na son hayaniya ko shi a wuri.

Ba na iya duba lambar QR. Na yi nasar ba na duba QR. Ba na aiki da wannan lambar. Shine dalilin da sa ba na duba. Sabida dukan abunda ba kaba shi muhimmanci ba, bai da muhimmanci gareka, ba ya da za a yi ka ɓata lokacin ka, ka duba shi. Shiyasa a ko da yaushe muhimmanci suna da yawa sosai sosai. Shi ya saka ban ba wannan lamba QR lamba, lamba QR, lamba ce wadda ranar lamba, wadda masu amfani da wannan lambar ka na iya musu suna. Hackers da wasu abubuwa, shi ya sa ni ba na aiki da wannan lamba. Bakin lambobin da ke aiki su daban ne. Abun aiki lambobi daban-daban. Amma wannan lambar ta QR ɗinnan gaskiya ba na amfani da shi. Gaskiya bari ihwada ma gaskiya ba na aiki da lamba QR.

A'a, ni nafi tafiya a hankali saboda mene ne dalilin ɗaya sani tafiya a hankali. Sabida idan ka tahi a hankali, sai anji tafiya sannu haɗuwa sannu. Shine addalilin da yasa duk inda zan tafi sannu sannu nake zuwa. Amma aka ce, aka ce bahaushe ce, sauri eh ɗakin ragu. Idan ka cika sauri, to kana iya dabar cewa wajen masu ayyuka. Amma idan ka tafi a hankali ne, kafin ka kai inda ka ka je, zan je, zan inganako, zan nazari abubuwa kala kala kafin in je inda zani. Shi yasa na fi amfani da tafiya a sannu. Tafiya da sauri yana saka, girman kai, kai ka tsere ma wani, ko yaya komi komi su fi sana'an tafiya a hankali da batare da na cika sauri ba.

Ina son 'ya'yan kanya saboda kayan 'ya'yan kanya ga zaki, ga daɗi. Kayan da farko na fuso ko a koyo she. Na fi son kayan ayaba da abarba. Waɗannan abubuwan marmari ne waɗanda na fi su. Ko wani lokaci ina son wannan kayan marmari saboda daɗinsu da zaƙinsu da garɗinsu. Duk wani abu na shauƙi da ake cikin kayan marmari na zaƙi, shi ya sa na fi son waɗannan kayan. Idan kana shan, idan kana ƙoƙari kana shan ayaba da abarba da lemu da mangwaro. Waɗannan da lemu da mangwaro da ayaba suna da ɗaɗi cikin kayan marmari fiye da waɗannan kaya. Shiyasa na fi son su, bisa ga kowane abun, daɗin kayan marmari. Saboda kayan marmari ne masu daɗi, masu zaƙi, masu garɗi, masu abubuwan da masu dama, masu ba da kuzari da daɗi.

Ina sanya hula. Ko wani lokaci ina sanya hula. Dana bin sa, me dalilin da yasa nake sanya hula? Hula yana cikin ɗa'a ta musulmi. Saboda lokacin da ka, ka sa hula, kana kare yawa nan tana sa da sallama ta hula ta fi wadda ba ta hula ba. Hallau, shi yasa nake ƙarin sa hula koyaushe. Saboda saka hula yana janyo ƙunya da, da rayuwa cikin ɗan adam. Shi yasa na fi son sa hula, na fi son sa hula koyaushe. Idan na kwanta da hula nake kwantawa idan na tashi da hula nake tashi idan duka inda zanje tarw da hula nake yawo saboda ina sonta da ita nake komai. Shi yasa na fi son hula. Koyaushe na saka hula fiye da adadin kwanan shekara. Koyaushe sa da hula nake, a kwana, a koyaushe ina son, in ga na saka hula sosai da sosai. Shi yasa na ba sa hula muhimmanci fiye da ko wani lokaci. Na fi son in ganni ina ta'ammali da hula. Idan kwanta da hula, in tashi da hula, koyaushe ina saka hula kamar yanda ya kamata. Zan samu farin ciki idan ina sa da hula fiye da ko wani irin kalan na abu ne. Ina saka hula fiye da komai.

Na fi iya ina iya iyo. Dan abin da sa nake iya iyo saboda tana iya kama mutum ya zama aka cimma wuri mai ruwa wanda idan bai iya iyo ba, zai tsallaka mu. Yi sa nake iya iyo, nake ɗagiya inga na iya iyo sosai ko da yaushe. Duka wanda akaga yana iya iyo to yana iya rigan aron kwanan fata a cikin ruwa. Shiyasa nake dagewa ko yaushe ina iyo na iya iyo fiye da zato sai tunani. Ta na ba iyo muhimmanci mai yawa fiye da ko wane abubuwa. Bama abin da nake koya iya wa inga na farin ciki inga na iya iyo koyaushe. Inga na dage na iya iyo fiye da abubuwan da kai baka iya tunani. Shi sa nake dagewa inga na iya iyo fiye da komai. Inga na ƙawata ina iyo.